Kana jurewa barkono mai yaji? E to, gaskiya ba na jurewa barkono mai yaji. Dalili kuwa shine barkono karan kan sa tana da illoli da yawa. Barin ma ace ta kasance mai yaji ne. Duk da tana ɗaya daga cikin ɓangaren abinci da akwai sinadarai acikin ta masu amfani ajikin ɗan adam da yawa amma a wani lokutan kuma ta kasance illane a jikin ɗan adam. Misali shine game cutar ciki irin su ulcer. Barkono illa ne gare shi sosai saboda tana iya tayar da ulcer. Sannan kuma a wani na biyu tana iya kumburar da ciki. Gaskiyar magana tana kumburar min da ciki ne. So ba na jurewa barkono mai ulcer, ba na jurewa barkono mai yaji saboda ba na son in jawo kaina matsala ina buƙata rayuwana ya kasance mai kyawu ne kuma da lafiya.